Yaya kake neman izinin hutu? Gaskiya ina neman izinin hutu ta rashin aiki sosai. Kuma, eh, in aiki ya yi yawa ya kamata ka huta. Don jiki ma na neman hutu. Bai kamata kullum, kullum kana aiki, kana aiki, kana aiki. Ka san jiki ma yana neman hutu. Wallahi. So, yeah, ina neman izinin hutu sosai, sosai. Don in aiki ya yawa jiki muna neman hutu. Kuma bai kamata kana ba ma jikinka wahala ba. Don kullum, kullum kana ba ma jikinka wahala zai zama damuwa. Jikinka ma zai dawo damuwa. So yeah, jiki na neman hutu sosai. Wallahi jiki na neman hutu. Kullum, kullum aiki, aiki, aiki, aiki ba hutu ai damuwa ne. Ayi matsala ne sosai. Muna neman hutu.